Yanda nike gaishe da mutane cikin ladabi da biyayya yayin fa, yayin haɗuwa kan hanya ko gida ko wajen taro ko kuma dai wani abu dai da ya dangance dangantaka na haɗuwa yayin da gaisuwa ya kasa.